Eh, rubutu na da da kyau amma ba wai yana da kyau sosai ba kamar na likita ba. Ina ƙokarin rubutu a hankali domin mutane su iya karantawa cikin sauƙi. Idan ina rubutu a ofis ko cike takardu, nakan fi kulawa da tsari da tsafta. A makaranta ko a aiki, rubutu mai kyau yana taimakawa wajen fahimta da rage kuskuri.